Tabbas ina kallon taurari a sararin samaniya da daddare. Domin mafi akasari dama ai taurari suna fitowa ne da daddare a sama. Ahh musamman a lokuta da ba na damuna ba, lokacin da ake samun yalwar haske gaskiya ina jin daɗin kallon taurari. Kuma idan ina kallonsu ina samun natsuwa domin mahaifiyata tana yawan son kallon taurari da daddare. Taurari wani haske ne da ke haskaka duniya da daddare, yana ƙara wa duniya ƙawa da kyau. Ba za ka taɓa gajiya da don son kallon taurari da daddare ba. Yanzu haka a inda nake na ɗaga kai na sama ina kallon taurari masu matuƙar haske da ke haskaka sararin samaniya.

Ina yanke shawara ne a wurin aiki. Bayan na nasu, na fahimci akan abin da ya sa na ke son in yanke shawara. Domin yanke shawara abu ne mai matuƙar muhimmanci, abu ne da yake buƙatar nazari da tunani. Abu ne kuma da yake buƙatar bincike da lokaci. Domin duk lokacin da ka yi yanke shawara a lokacin da bai dace ba ko cikin gaggawa, to za ka iya samun kuskure ko danasani. Saboda haka kafin na yanke shawara, ina nasuwa in karanci abun, in fahimci abun da ke gabana kuma in fahimci wane irin shawara ce ya kamata na yi amfani da ita. Domin kada in zo in yi danasani akan shawarar da na yanke wadda watakila da na ƙara wa kaina lokaci, zan samu abun da nake buƙata. So yanke shawara mai kyau yana da matuƙar muhimmanci a wurina, shi ya sa bana gaggawa. Mafi akasari lokaci kafin in yanke shawara nakan bari sai da daddare. Na sami nasuwa, na sami lokaci, babu kowa kuma ba hayaniya, sai in zauna in yanke shawara bayan dogon nazari akan abun da ya kamata. So a mafi akasari lokaci irin wannan shawarwari da nake yankewa yana samunsa gaskiya suna taimiko na sosai. Ban zuwa daga baya in yi danasani ko in ce shawarar da na yanke ba ta dace ba. So wannan shi ne hanyar da nake bi wurin yanke shawara a kan kowane irin aiki da na saka a gabana da yake buƙatar in yanke shawara.

A yaushe kake cin abinci da daddare? Yes, ya danganta da abin da na saka a gabana ina cin abinci da daddare ne, misalin ƙarfe biyar na yamma, ko biyar da rabi, wani lokaci zuwa shida, bakwai, har zuwa ma ƙarfe takwas na dare na kan ci abinci da daddare. To amman, ya danganta da abun da yake gabana. Amma normal time ɗin da nake yawan cin abinci, shi ne ƙarfe bakwai na dare. Sabida ina buƙatan at least, ko da awa ɗaya zuwa biyu ne kafin in kwanta.

A, a wuni ko a rana nakan goga haƙora na sau uku. Ina gogawa da safe bayan na tashi daga bacci. A sannan ina gogewa da rana bayan na dawo daga aiki ko zan ci abinci. A sannan kuma ina yi gogawa da yamma. Amma na yamman ba kowane lokaci ba gaskiya sai in na tuna ko kuma na ci wani abun da yake buƙatan in goge bakina. Kaman abinci ko biscuit da sauransu. Sannan ina goge baki da daddare kafin in kwanta bacci. Saboda wani lokaci nakan ci wani abu mai danƙo. So hakan yasa nake goge bakina da daddare idan zan kwanta. A nan ne yana nuna mai yana nuna kenan ina gogewa sau uku a lalace kullum. So wani lokaci kuma sau huɗu wannan shine.

Kwarai kuwa ina jin kukan zakara da safe musamman da asuba idan ina gida Najeriya. Aaa ina jin wannan ƙwarai da gaske kuma wannan lokaci kukan mage ya tada ni daga bacci. Wannan kuka ai kusan al'ada ce na zakaru duk asuba duk duniya indai akwai zakara da asuba tana yin kuka. Kuma wannan kuka ita ake kira cara, cara, caran zakara. Shi ke nuna wa mutanen da suke rayuwa a ƙauyuka da karkara cewa asuba ta yi. A al'adar Hausawa kenan musamman al'ummar da ke rayuwa a tsakanin Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi da Ghana. Kwarai ina jin kukan zakara.

To banace wayata tana cika ajiya ba amma waya ta tana da matukar muhimmanci a wuri na kuma nakan ajiye abubuwa masu yawa masu muhimmanci a cikin ta abubuwa masu matuƙar yawa kuwa masu matuƙar muhimmanci gaskiya abubuwa. To amma kuma ina da wani kundi da ake kira drive a turanci, da wannan kundin ina adana abubuwa masu yawa a ciki, musamman abubuwa da suke da alaƙa da aikina gaskiya, aa aikina, abubuwan tarihi, abubuwa masu matuƙar muhimmanci da sauransu. Gaskiya ina adana sauro a wani wurin ne daban. Amma abubuwan da nasan zan iya neman su akan a kowane irin lokaci, to gaskiya ina ajie shi kusa da ni a cikin wayata.

Kwarai kuwa ina kallon faɗuwar rana a da yamma. To amma gaskiya ba a ko da lokaci ba, saboda ma fi akasari a wannan lokacin na ke dawo wa gida daga wurin aiki, so ina gida ina huta ko ina tare da iyalina ko ina wani abu da ya shafi rayuwata. To amma ina kallon faɗuwar rana sosai wani sa'in, saboda ai yana yi ne mai kyau yana ƙara wa duniya kyau. Kallon shi kuma yana ba wa ruhi natsuwa da jiki.